Ina fatan samun ciyawa. Dalili dayasa nake fatan ciyawa saboda idan na samu ciyawa ba ƙaramin taimakon kai na zai yi sosai ba, sannan kuma zai kawo mini sauƙi cikin rayuwa na.

Ai sa hannun mu a wajen aiki bai da wani wahala. Kawai zaka zo ka sa sunan ka ne, sannan kuma sai ka sa ranar da kazo wajen aiki da kuma, eh k'ƙarfe nawa kayi iso wajen aiki da kuma lokacin tashi wanka, da ƙarfe nawa zaka tashi ko ka tashi.

Ina ajiye kwafin bayanan mu, dalili dayasa nake ajiye kwafin bayanin mu saboda akwai wani lokacin da za'a iya azowa ace an samu matsala. Kuma in babu kwafin abubuwa da ke ƙasa, zai sa muku samu matsala a wajen aiki. Saboda kiyaye wa ne ina ajiye kwafin bayanan mu.